Taro, ah, abu ne wanda akan yi shi a kowane lokaci ko na sada zumanta ko kuma taro na wayar da kai ko kuma taro, ah, na sanar da mutane wasu abubuwa. To a, a mako yakan zo wani lokaci na yi ta-- na ziyarci taro na ɗaurin aure sau uku ko sau huɗu. Sannan a mako kuma wani lokaci akwai taro na ƙungiya wadda shi ma nakan je a ƙasari sau ɗaya a mako. Sannan wani lokaci nakan halarci taro na wayar wa da juna kai inda idan ya zo a mako ga ta-- ga taron ɗaurin aure, ga taron wayar wa da juna kai, ga kuma wani taro na wani abu na musamman, nakan iya zuwa taro sau shida ko sau huɗu ko sau uku a kowane mako. Nakan samu halartar taro musamman a wannan lokacin da ake wa bukukuwa, nakan halacci taron biki aƙalla sau uku ko huɗu. Sannan idan akwai wani taro na wayar wa da juna kai ko wani taro na musamman ko ma na gwamnati idan ya shigo wadda akan tura ni daga inda nake aiki, to yakan zo mun nakan je taro biyar, taro shida. Wani satin ma ina zuwa taro kaman sau bakwai a kowane mako. To yadda nakan, ah, ziyarci ko kuma nake halartar taro a mako, nakan halacci taro a mako sau biyar, sau huɗu, sau uku, sau shida. Wani lokacin ma nakan ziyar-- halacci taro sau bakwai a mako saboda, ah, ya danganta da yadda taro ya zo mun a mako. In a baya ne kuma in aka wuce wannan lokaci na ƙarshen shekara zuwa sabon shekara da babu bukukuwa ko auratayya, nakan halacci taro sau biyu. Wani makon ma sau ɗaya nake zuwa taro saboda lokacin babu bukukuwa. Da ma biki na aure a ƙasari taron da na fi halarta kenan. To in wannan suka wuce, wani satin ma sai ya zo ban halacci taro ko sau ɗaya ba. To nakan dai halacci taro ya danganta da yanayin yadda lokaci ya zo wadda muke ciki. In ya zo a lokacin yawan auratayya, to nakan halacci taro kusan kullum a sati. In kuma yazo a lokacin da babu auratayya nakan halarci taro ko sau daya ko sau biyu a mako.

Kura dai musamman a wannan lokaci da muke ciki na hunturu, wani abu ne wanda a kowane lokaci ana iya samunsa. Kura wanda yake biyo iska, wala Allah kura na ƙasa ko ƙura na yayi ko wani ƙura wanda yakan shigo. Kuma ƙura abu ne wadda yana iya cutar da ɗan adam saboda me? Yakan taho da wasu nau'o'in cututtuka ya kawosu cikin gida. Duk yadda ka kai ga kulle gidanka dole sai ƙura ya samu wata ƙofa da ya shigo cikin gidanka. A wadda kuma wannan ƙuran in ba ka share shi, ƙuran nan na iya cutar da kai. Nakan share ƙura a kowane lokaci, bani da addadi. Wani lokacin ya danganta da yanayin. Yanzu da muke cikin yanayi na hunturu, yanayi na sanyi ga iska da yake busowa sosai, za-- nakan share ƙura a gidana aƙalla sau huɗu ko biyar. Saboda yanzu lokacin iska ne, lokacin hunturu ne, lokacin sanyi ne. Idan kuma a ba lokacin sanyi ba ne, nakan share ƙura a sau ɗaya ko sau biyu a kowane rana. In ba lokacin sanyi ba ne, misali kamar lokacin zafi da babu iska, duk da ka bubbuɗe ko'ina to saboda yanayin ƙarancin iska za ka ga cewa babu ƙura a cikin gida. To, inda nakan share ƙura a kasari a sau ɗaya ko biyu. Amma idan lokacin kuma damina ne in har adari ya taso da iska sosai toh shi wannan sai in ya taso da iska ne shima bai wuci in share nakan share sau daya ko biyu amma in ya taso da iska sosai toh zaka ga cewa ba mamaki na share da safe anyi hadari da rana kura ya shigo zan share da ranan to idan kuma ruwan ya tsaya babu wani ƙura shi ke nan. To da lokacin damuna nakan share sau biyu. Lokacin zafi nakan share sau biyu. Lokacin sanyi kuma nakan share sau uku, sau huɗu. Wani lokacin ma sau biyar a rana. Ya danganta da yadda ƙuran ya shigo cikin gida, yadda kuma ƙuran ya kasance.

To aka sari dai, a da yamma kafin na kwanta nakan ziyarci a wato dukkanin wata kafa na labarai in yamma yayi domin in karanta labaran abubuwan da suka faru daga safe zuwa yamma wadda ban samu karantawa ba. Sannan kuma nakan tsara daftarin abubuwan da zan yi gobe, sannan nakan duba abubuwan da na shirya wadda zan yi a yau da wadda nayi da wadda banyi ba. Sannan nakan duba nasarar da na samu al'amurata na yau, inda kuma nake da matsala shima nakan duba domin na gyara. In yaso in a gaba ne ko a washe gari sai in gyara abun da ban yi ba kuma sai in yana da muhimmanci sai in kawo shi a washe gari nayi. Sannan in na gama wannan na kan leka shafukan sada zumunta domin in kalli abun dake wakana a shafukan sada zumunta. In na gama a da shafukan sada zumunta inda na zanta da wasu makusantana, masoyana wasu da suka turo min da sakonni in basu amsoshi. Haka zalika kuma nakan shiga yanar sada zumunta irin nasu facebook in kalli abubuwa na ban dariya in yi dariya nan takaici kuma in yi tir da shi. Na alhini kuma in taya wanda abin ya faru da su alhini. Sannan idan na gama wannan, a ina yin wanka. Idan nayi wanka sannan zan zo nayi sallah. Idan nayi sallah nayi ma Allah godiya da ya kasance ya barni da rai da lafiya sannan sai in kwanta. To a abin da nake yi ke nan da yamma kafin na kwanta ko na kwana a ko wani rana.

Ayyukana a kowane lokaci nakan shirya su ne a bisa tsari. Ah misali, aikina na wurin aiki na ofis kenan, nakan shirya abubuwan da zan yi. Misali, idan ina da shiri wadda zan gabatar, nakan nemi biro takarda in tsara yadda zan tattauna da baƙon da nake da shi a wannan rana. Idan na tattauna da wannan baƙo, sannan kuma, ah, na, eh, baƙon na rubuta abin da na tattauna da shi. Idan baƙon da na tattauna da shi ya zo, sannan nakan karanto mashi irin abubuwan da nake da su saboda ni ma'aikacin gidan rediyo ne. Mu duba ni da shi. Idan muka duba mu tsara abubuwan da ya dace wadda ya ga bai mashi ba, sannan sai mu canza. Sannan kuma in muka gama, ah, in duba yadda zai zama mu zai zama a studio, in tsara yadda zai zama a studio da yadda kuma zan shirya aikin da ke gabanmu ko ayyukan da ke gabanmu. To nakan tsara ko mai nawa ne a bisa ga tsari, nakan yi shi a kan tsari. Idan kuma ba dangane da aiki ba ne, duk wani aikin da zan yi nakan shirya shi ne bisa tsari. In duba ingancinsa, in duba yadda zai kasance, in kalli nasararsa, in kalli kuma rashin nasararsa, in kuma yi gyara a inda nake ganin akwai gyara. A ina nake ganin kuma yayi daidai, sai na barsa. In kuma a dangane da, ah, wani aiki ne misali wadda ya shafi ko gini, to shi ma nakan je in zauna da wadda za su yi min aikin ginin. In kalli yadda za su, ah, fitar mun da aikin, in kuma kalli yadda za su kwaɓa ƙasa da yashi da siminti. In kalli yadda suke aikin domin gudun kar a samu matsala. To duk wani ayyuka nawa nakan tsaya in shirya shi bisa tsari, bisa yadda ya dace domin gudun kar in samu matsala ko kuma kar a samu matsala, a abun da zan yi. In kuma matsalar tazo, to na kan tsaya in duba yanda zan shirya wannan aikin, domin ba gyara wannan matsala da ta tunkareni.

Toh shi waya dai abu ne wanda muke amfani da shi, a-domin ansa kira ko kuma shiga shafukan a-yanar gizo ko shafukan sada zumunta. A- ni ina amfani da wayar Infinix wadda ake ce ma Note 12i, da shi nake amfani saboda wayar tana da inganci, saboda wayar a wurina tana da nagarta, saboda wayar a wurina ina amfani da shi yadda nake so kuma wayar tana bani abin da nake so. Domin wannan wayar aƙalla shekarar shi biyar a hannuna amma har bana san na rabu da wannan Infinix Note 12i da nake amfani da shi. Ina amfani da wannan waya saboda hotonsa yana ban, yana ban sha'awa, yana birge ni har yanzu. Haka ɗaukan bidiyo, haka ɗaukan sauti na cikin wayar yana a-ɗaukan sauti yadda ya dace. Haka zaluka hoto, ina ɗaukan hoto da shi kuma nakan samu hoto mai ƙyau a kansa. Haka zaluka kuma wannan waya na Infinix Note 12i, a-yana da sauri domin RAM ɗinsa yana da yawa. Aƙalla yana da RAM a-abinda ake ce ma 12 gigram. Sannan tu-- a-kuma yana da, a-12 gigram sannan yana da RAM wadda aƙalla ya kai ɗari biyu a-da hamsin da biyu, ko da hamsin da huɗu ne ma? Toh shi yasa nake son wayan saboda duk abun da wata babban waya za ta yi a wannan lokaci wannan Infinix Note 12i ɗin yana yi mun kuma yana biya mun buƙata ta a duk sanda nake so. Shi yasa nake son a-amfani da wannan wayar na Infinix Note 12i. Domin ni duk a waya, ba wayar da nake amfani da shi ma sai Infinix. Na fara amfani da Note ne tun daga Note 1 har na kawo Note 12 wadda kuma ina fatan ba da jimawa ba, in Allah ya yadda zan sayi babbanta Note 50, in Allah ya yadda. So ina son Infinix ko kuma ina amfani da wayar Infinix Note 12i.

Shi ziyara abu ne mai muhimmanci a cikin rayuwar duk wani ɗan adam musamman mu musulmi. Inda nake son ziyarta a rayuwana, ina son ziyartar ƙasa mai tsarki, ina son ziyartar ƙasar Saudi Arabia. Duk a cikin ƙasashe babu ƙasar da na fi son na ziyarta a wannan lokaci saboda na farko zanje na gabatar da aikin ummara, na gabatarvda aikin hajji sannan kuma na ziyarci kabarin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, na za-ziyarci ah kaburkan sahabban Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sannan na ziyarta ah Madina da duk inda yayyan halitta Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya rayuwa. Haka zalika kuma na ziyarci wurare na tarihi da suke a nan ƙasa mai tsarki Saudi Arabia. Sai sa nake son ziyartar Saudi Arabia saboda akwai abubuwa na tarihi a Saudi Arabia, akwai abubuwa na ban al'ajabi a Saudi Arabia, akwai wurare na ban sha'awa da nake so na ziyarta a nan Saudi Arabia saboda ƙasa ce mai ɗimbin tarihi, ƙasa ce da duk wani musulmi a duniya ya ke son ziyarta. Sai sa nima nake son ziyarta ƙasar Saudi Arabia ba don komai ba. Na farko idan na ziyarce wa'innan wurare na tarihi musamman kabarin Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kuma in ga yadda ake labarin girman Ka'aba. In je in dafa Ka'aba, in yi addu'a, in gode ma Allah, in gode ma Allah kuma in yi salati ga Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Babu ƙasar da nake son ziyarta a wannan lokaci irin Saudi Arabia. A duk ƙasashe a duniya na fi son na ziyarta ƙasar Saudi Arabia.

Yankan farce abu ne mai muhimmanci, abu ne me kyau, a ga dukkan duk wani mai rai ko kuma dukkan ɗan adam. Saboda shi farce wuri ne ko kuma abu ne wadda ke hannun ɗan adam wadda kuma yakan tattaru da cututtuka a cikinsa. So rashin yanke shi mutum yana iya kamuwa da cututtuka masu ɗinbin yawa. Saboda a cikin farce cuta suna zama sosai. Cutar da ba ka gani, cutar da baka san yadda take ba, cutar da zai iya sanya maka wani cuta a cikin jikinka. A cutar dake makalews ajikib farce zai iya sanya maka wata cuta wadda zata iya naka sa ko konta nakasa rayuwar ka nakan yanke farce a ko wane sati ko sati biyu. Da zarar naga farce na ya fara fitowa ina da ma nail kwata abin da ake cewa nail kwata abin yankan ƙumba da Hausa wadda da shi ne nake yanka farce na. Da zarar naga farce na ya fara fitowa nakan sa shi wannan abin yankan ƙumba in yanke shi. So a nakan yanke farce a ko wane lokaci bani da adadi. Da zarar in dai farce na zai fito to fa shikenan zan sa a abin yankewa in yanke. So ba zan ce a-- sai dai zan iya cewa a kowane wata ina iya yanke farce sau biyar ko so shida. A kowane sati ina iya yanke farce so ɗaya ko so biyu. Ya danganta da yadda naga farcen nawa ya fito. Saboda ni bana san farce a hannuna shi yasa naka yanke farce a kowa ne lokaci ina iya yi wa sau shida ko so biyar a wata zai zama ko so biyu ko so ɗaya a kowane sati a nake yanke farce na.

To nishaɗi wani abu ne na bangaren rayuwar ɗan adam. Wanda duk ɗan adam yana buƙatan, a, ya ga cewa yana nishaɗi ko ana nishaɗantar da shi. A, abinda nakeyi don nishaɗantar da kaina wato nakanyi a, kalli fina finai na barkwanci wanda za su nishaɗantar da ni ko kuma in na tuno da wasu abubuwa wurin hira, a, nakan yi abubuwan da mutane zan nishaɗantar da su kuma nakan so in zauna kusa da wanda yake da barkwanci. Sai sa nake son abun barkwanci. Wani lokacin ni da kaina nakan zauna in ƙirƙiri abubuwan nishaɗi wadda in na kalle su suna nishaɗantar da ni kuma suna sa ni nishaɗi a cikin rayuwata. Saboda nishaɗi yana daga abun da yake farantawa ɗan adam rai ko kuma yakan sa ka kamanta da dukkanin wani damuwa da ke damunka. Duk wani abu da ke damunka matuƙar ka ƙirƙira wa kanka nishaɗi. Misali, nakan rubuta labari na nishaɗi ni da kaina in ta dariya in kalli cewa to idan mutane suka-- in aka mai da shi fim mutane suka kalla, yaya za su ji? Wani irin dariya za su yi? Haka za lika kuma wani lokaci nakan shiga in kalli wasu fina-finai na nishaɗi. Misali, a, fim ɗin Marigayi Rabilu Musa ɗan Ibro Allah yaji ƙansa yakan sa ni nishaɗi sosai. Nakan kunna shi in kalla. Sannan wani lokaci kuma nakan saurari waƙoƙi domin su ma suna sa ni nishaɗi. In na sauraron su nakan zama nishaɗi. Abun da kuma ya fi kowanne sa ni nishaɗi da farin ciki a raina shine sauraron Alqur'ani mai girma. Idan ina sauraron Alqur'ani nakan ji nishaɗi, nakan samu natsuwa, nakan samu kwanciyan hankali a cikin raina inda yana nishaɗantar da ni, yakan sa ni in ƙara tunawa da Mahaliccina Allah a tare da ni. To a don haka waɗannan abubuwa su ne abin da ke nake yi ko kuma abin da ke sa ni nishaɗi a kowane lokaci.

Faduwar rana wani lokacin yana da matuƙar ban sha'awa da kuma kaji nishaɗi idan ka zauna kana kallon rana musamman idan ya fara. Mussaman idan ya fara ɗan yalo yalon nan, yana ɗan disashewa da kuma girmansa ɗin nan wadda za ka ga cewa yanayin garin ma ya canza. So ina son kallon, ah, faduwar rana musamman a irin wannan lokaci wadda za ka ga cewa ranan yana faɗuwa gashi dai da girma. Ka ga halittar Allah ne da yake haska duniya, ya taho da haske sosai a hankali yana tafiya yana disashewa, yana disashewa har ya kai ga da girmansa kana kallonsa ya dawo ya ta ƙanƙancewa yai ta zama ƙarami har ya zo kuma ya faɗi ka ga gari ya koma duhu. So ina son, ah, kallon faduwar rana ba don ko komai ba idan ina kallonsa na kan ƙara gode ma Allah, kuma na kan tuna da cewa ah wannan wata baiwa ce ta Allah da Allah yayi wa dan Adam domin ya rayu a cikin ta domin in da a ce duhu kawai Allah yayi mana to fa da ba za mu ji daɗin rayuwa ba. Saɓanin a ce, ah, rana ya fito ka ga ya fito ya zo ya wuce tsakiya ya gangara yana gangara yammaci ta faɗa yana sauka a hankali. Ina matuƙar son kallon faduwar rana a kowane lokaci.

Eh, lema abu ne wadda ke kare mutum daga, ah, ruwa ko kuma zafin rana. Lema abu ne makari ga dukkanin wadda ke mu'amala da shi. Don haka ina matuƙar son riƙe lema musamman a lokacin ruwa saboda zai ɗan rage maka, ah, wato ruwa da zai iya jiƙa ka ko ruwa wadda zai dinga zubowa. Wala Allah mai ƙarfi ne ko mara ƙarfi. Idan mai ƙarfi ne, ah, riƙe lemar takan zama ba ta da amfani. Amma idan ruwa ne wanda yake zuba a hankali to zaka iya rayuwar ka a cikin lema ba tare da ka takura ba, ba tare da ka samu jikewar ruwa ba ko kuma ka samu wata ah matsala ta ruwa ba don haka ya sa, ah, nake riƙe lema a lokacin ruwa saboda yana matuƙar taimaka min a duk harkokin da nake yi. Matuƙar ruwa bai yi yawa ba. In na riƙe lema zan shiga cikinsa, ah, kuma zan yi mu'amala na a cikin ruwa ba tare da, ah, wato na jiƙe ba. Shiyasa nake son riƙe lema a duk lokacin ruwa koma lokacin, ah, zafi. Amma na fi riƙe lema a lokacin ruwa saboda ruwa a wannan lokaci shine abun da a yanzun nan zaka saka kaya kana iya jiƙewa ko kuma, ah, amma in ka jiƙe kuma ruwan ya ɓata maka kaya. Sai yasa nake son riƙe lema a lokacin ruwa.

Hausawa dai suna cewa ita lafiya uwar jiki, babu mai fushi da ke. Dole ne kuma ka kiyaye dukkanin wani abu da zai shafi lafiyarka, saboda ko ba komai sai da lafiya kake iya rayuwa, sai da lafiya kake iya yin dukkanin wani abu na rayuwa. Ina yin abubuwa da yawa don kiyaye lafiyata. Na farko, nakan kula da abincin da zan ci saboda matukar innaci gurbataccen abinci to fa zai taba min lafiya na wanda ba zan iya kiyayewa ba ita lafiyar sannan kuma nakan kula da ruwan da zan sha in tabbatar mai tsafta ne domin kiyaye lafiyata. Sannan kuma inda zan kwanta, shi ma nakan kula in duba kuma in tsaftace shi saboda kiyaye lafiyana. Bayi da nake amfani da shi shi ma nakan tsaftace shi domin kiyaye lafiyana. Haka zalika, ah, iskar da nake shaƙa idan naga iska ta yi ko akwai wani alama da naji babu dadi acikin iskar nakanyi anfani da abin da ake cewa face mask in kare hanci na domin kiya ye lafiya ta haka zalika kuma nakan yanke farce na domin kiyaye ita kanta lafiyar tawa. Haka zaluka duk wani abinci ko abin sha da zan yi amfani da shi, nakan tabbatar tsaftatacce ne domin in kiyaye lafiyata. Haka zaluka kuma, ah, nakan kiyaye lafiyata ta wurin sutura ko kaya da nake sakawa. Nakan tabbatar da kaya na tsaftatattu ne, na tsaftace su, na killace su domin gudun, ah, kar wani abun da zai iya, ah, shafas su ko mai guba da makamantansu, ah, su shafe ni domin su shafi lafiyata. Haka zaluka kuma, ah, nakan kula da duk wani wuri da zan zauna. In duba in gani ko ba akwai wani abu wadda zai iya kawo mun, ah, wato matsala ko na kasu. Musamman idan akwai datti, wan da dattin in ban kiyaye ba yana iya, ah, wato kawo mun rashin lafiya ko wani abu a cikin jikina. To a don haka nakan kiyaye lafiyana da abubuwa da yawa. Wa'yannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da nake yi don kiyaye lafiyata.

Taimako ga al'umma ko mutane abu ne mai kyau. Ina taimakawa mutane ta hanyoyi da dama. Na kan taimakawa mutane ta fannin aiki, aikin da muke a wurin aiki ina taimakon mutane. A gida kanshi ina taimakawa mutane musamman matata. Wanin aikin na ta wanki ne, guga ne ko ma girki. Sannan ina taimakawa mutane ta wurin shawarwari akan aikinsu ko akan wani abu wadda ya shige masu duhu suka kasa yi. Haka zalika kuma ina taimakawa mutane ta wurin ba mamaki kuɗin da za su gudanar da wani al'amura, ya gagare su ko suna neman ciko na kan taimaka masu. Kuma idan ina tafiya a abin hawa, na ga mutane musssaman a lokacin ruwa ina tsayawa in. Taimaka ma su, in rage ma su hanya ko in dauke su daga inda su ke saboda rashin abin hawa in kai sh wani wuri, in ajiye su ko in aje su a hanya ko kuma inda suke na ga cewa ba wuri bane wadda ya dace ruwa in ya zo zai iya taɓa su a damina, na kan ɗauko su in ajiye su a inda za su iya fake ma wannan ruwa. Haka zalika kuma na kan taimakawa mutane da abin da za su ci. In na ga mutum da ke neman abincin da zai ci, mabukaci ne ina taimaka ma shi in ba shi abincin da zai ci. Haka zalika kuma na kan taimaka wa mutane da kaya sutura. Kaya nawa da nake sawa ina taimakawa mutane da shi. Idan na saka ya kai wani lokaci nakan ɗauka in ba ma wadda yake da bukata in taimakawa, in taimaka ma shi. Haka zalika kuma takalman da nake sawa su ma na kan ɗauka in taimakawa mutane da su in ba su domin su yi amfani da su ah suma ko agogo na kan ɗauka shi ma in ba wa mutane in taimaka masu. Wani lokacin kuma wani abin ne ma na daban mutum zai zo neman taimako za ka taimaka ma shi da shi, za ka ɗauka ka ba shi. Ina taimakawa mutane ta hanya da dama a rayuwa domin shi taimako abu ne wadda yake da kyau. Taimako abu ne wadda idan ka yar a baya ne za ka tsinta a gaba. Taimako abu ne wadda Allah yake son dukkanin wani mai taimakawa mutane shi ma Allah zai taimake shi. To a don haka ah ina taimakawa mutane ta hanyoyi da dama. Wannan kaɗan ne daga cikin hanyoyin da nake bi domin in taimakawa mutane.

Eh amfani da kunnen waya, amfani da shi yana da matuƙar amfani saboda shi kunnen waya abu ne wanda kai kaɗai zaka sanya a kunnenka kuma kaji abinda kake son kaji ba tare da wani ya ji ba. Ko waya kake yi ba sai ka saka hannunka a kunne ba ko ka riƙe wayar a kunnenka ba. Shi a kunne waya ina amfani da shi sosai domin ahh ni kadai zanji abinda nake so naji acikin waya ta ni kaɗai zan saurara abin da nake so na saurara a kunne waya. To shiyasa nake anfami da kunnen waya saboda abu ne wanda yake da sirri, abu ne wadda kai kadai zakai anfani dashi abune wanda sai kaso wani yaji zai ji. Kunnen waya abu ne wanda ko ka ƙure ƙara kai kaɗai a kunnenka zakaji. Misali in ina tuƙi nakan sa kunnen waya a kunnena domin ko kira na aka yi zan danna ba tare da na riƙe waya ba in ci gaba da tafiyata in yi magana. Ko kuma idan ina wani aikin ina saka kunnen waya wato bluetooth kenan a eafix bluetooth ko kuma iPod na kunne. Duka ina amfani da kunnen waya domin ina aiki ina jin kuma wasu ko karatu ko kiɗe kiɗe nakan saurari su ko kuma an kira ni a waya zan ɗauka na yi amfani da shi ba tare da na tsaya ba. Don haka ina amfani da kunnen waya sosai.

Koro, duk da abu ne wanda wasu suke ganin ba abu bane mai kyau saboda yana da wasu cututtuka da yana iya kawo dan adam. Gaskiya ina tauna goro saboda ba don komai ba nakan ji daɗin shi a bakina. Goro, a wani lokacin idan ka samu tashin zuciya kamar ni da nake tauna goro, in na samu tashin zuciya ina tauna goro. In na gama cin abinci ma ina tauna goro. In ina tafiya ina tauna goro. In ina zaune ma nakan tauna goro. Don a kullum nakan tauna goro aƙalla nakan ci kaman guda huɗu ko biyar. Ina tauna goro sosai saboda ina son shi, ina son ɗaci-ɗacinsa ko bauri-bauri ne ma zance na goro saboda in na tauna shi di yadda ya kai ga ina jin ɗan tashin zuciya ko ina jin wani ɗan hamami-hamami a bakina ko ina jin wani iri a jikina da zarar na tauna goro sai inji du wa inan abubuwan na daina ji. So ina tauna goro matuƙa sosai.

Zama kan gwuiwa, abu ne wanda wani lokaci ya kan zama kamar wani, ah wato, ɗan motsa jiki a tare da kai ina zama a kan gwiwa sosai. Misali in ina sallah, in na yi zaman tahiya ko na yi sujjada, in na taso zan zauna a kan gwiwata ko kuma in ina zaune a ƙasa, na fi jin daɗin zama a kan gwiwana ko kuma idan na yi tafiya na gaji in na zo zama, ina zama a kan gwiwana saboda, ah, yakan ɗan rage mun wasu jin kasala kasala ko kaji nauyin ƙafanka. To shiyasa nake zama a kan gwiwa. Kuma, ah, ko ina kan kujerar lokaci nakan naɗa ƙafana na hau da shi kujeran, in zauna a kan gwiwata. Kuma nakan zama a kan gwiwa a matsayin motsa jiki na wani lokaci. To ina zama a kan gwiwa sosai.

Ah inganci aiki yakan ah wato kasance ne yanda ya zo maka. Nakan tabbatar da ingancin aikina, ah, ta yadda na same shi. Na farko dai idan nayi aikin nakan zauna na duba na nazirce shi yadda aikin ya kasance. In gani shin aikin akwai matsala ko babu. In akwai matsala sai in tan-in-in tantance shi domin a gaba in gara gyara ingancin aikin. Sannan kuma nakan, ah, kula da abubuwan da na faɗi ko kuma nakan kiyaye da abubuwan da zan faɗi a wurin aiki domin, ah, tabbatar da ingancin aikin. Musamman idan zan yi hira da mutane nakan tabbatar da ingancin aikina, nakan tabbatar da na natsu akan aikina. Nakan tabbatar ah wato nasa kula sosai a kan aikin domin inganci aikin a wuri na saboda shi aiki abu ne ni da na dauke shi matsayin ah wani bangare na rayuwa domin duk abun da kake samun kudi da zaka gudanar to dole ka tabbatar da ingancin sa to haka zalika kuma ingancin sauran ayyuka kowane iri ne nakan tabbatar da cewa na tsaya tsayin daka na ga waɗannan ayyuka sun kasance masu inganci domin saboda wala Allah wadda zan yi amfani da shi ne idan ban yi shi da inganci ba aikin to za a samu matsala. Shi ya sa nake tsayawa akan aiki domin in tabbatar da ingancinsa. Domin ingancin aiki to fa shi ke da tabbatar da, ah, nasara a tare dani.

Kallon wata da dare abu ne wanda yake da kyau. Shi ya sa na ke son kallon wata da dare ina kallon wata da daddare tun daga ɗan jinjirin wata nakan kalle shi da dare. Haka za laika har yana ta girma a hankali ya zo ma ya ɓacce wani lokacin. Ina kallon sa. Idan kuma wata yayi girma yadda yake fito ya zo tsakiya gari da inda kake, to yana da ban sha'awa na kallo. Domin a lokacin yana da girma kuma yana da haske da zai haska ko ina. Sai sa nake son kallon wata da daddare. Domin idan ina kallon wata ina jin daɗi. Domin idan wata ya fito har ya kawo tsakiya wadda zai yi girma ya yi zagaye kamar ƙwallon ƙafa, za ka ga cewa garin ma ya na ɗan daɗi. Akan samu iska kamar duk yanda mu a nan mu ke. To ina kallon aa wato wata da da. Dare matuƙa sosai.

Taurari abu ne masu ban sha'awa, musamman da daddare inda za ka ga wata a gefe ga kuma taurari. Don haka nake kallon taurari da daddare saboda za ka ga wasu suna ɗanyin haske, suna ɗan disashewa, suna haska, ƙara haska itakan ta watar. Shi yasa nake son kallon wata da daddare. Kuma idan ina kallon wata da daddare nakan ji dadi a raina saboda yadda zakaga cewa ga abunan a tsaye a hankali cak ba kamar yadda rana yake gudu ba a shi wata za ka gan shi ya daɗe a, a sararin samaniya da zarar haske yana fitowa ne za ka ga yana disashewa ko kuma ya disha, ya dishe gaba ɗaya. Ina kallon wata da daddare sosai saboda kallon wata da daddare yakan sa ni nishaɗi saboda kallon wata da daddare yakan sa ni jin daɗi matuƙa sosai. Shi yasa nake kallon wata da daddare a kowane lokaci a duk inda nake. Indai wata ya fito har ya yi girma to nakan yaɓa ta awa ɗaya ko awa biyu ina kallon sa yadda dai ya kasance. Inna gaji sannan saina wuce to ina kallon wata da daddare sosai.

Tsintsiya abu ne wanda akeyi domin ganin an tsaftace wuri ko share wuri. Wani kuma tsintsiyan akan yi amfani da shi ne a wurin abinci ko girki. Irin tsinstiyar da nafi amfani da shi, shine tsintsiyar zabori ko tsintsiyar kwakwa. Ina amfani da wannan taintsiya domin tsaftace wuri, shara na ƙasa ko shara wani jikin ƙofa ko na jikin taga, inda ina amfani da su domin in kakkaɓe duk wani ƙura da na gani. In kuma datti ne ko bola, ina amfani da wannan tsintsiya domin in share shi. Tsintsiyan kwakwa ko zabori, tsintsiya ne wadda yake da ƙwari, ba kamar tsintsiyar laushi ba wanda ba shi da ƙwari. Sai sa na fi amfani da tsintsiyar kwakwa a duk abubuwan da zan yi musamman na shara, to na fi amfani da tsintsiyar kwakwa. Saɓanin sauran, aa, wato tsintsiya da ake amfani da su, na fi amfani da tsintsiyar kwakwa.

Ah, gashi abu ne wanda ma zamu ce kusan shi ma fanni ne na ƙazanta. Matu kar ka tara shi ba tare da kana gyara shi ba ko kana kula da shi ba. Ina kula da gashi na ta wurin yin aski kuma ina kula da gashi na ta wurin wanke gashin nawa da wasu mai na wankin gashi. Kuma ina kula da gashi na ta wurin tsefe shi. Haka zalika kuma ina wanke gashi na a kai a kai saboda sai idan gashin ka yana da tsafta kai kanka za ka ji daɗi. Sai sa akwai adadin da in ya kai na cika, na kan je nayi aski a aske mun shi domin, ah, lafiyata. To ina, ah, wato kula da gashi na sosai, ah, ta wurin aski ina kula da gashi na ta wurin wanke shi. Ina kula da gashi na ta wurin, ah, wato in na je na yi aski a wanke mun shi, a gyara mun shi, a sanya mun wasu maya-maye na gashi. Ina amfani da maya-mayan gashi da yawa domin tsaftace gashi na saboda idan gashi na akwai datti ko wata cuta to na san nima zan iya samun shi a cikin jikina saboda ni mutum ne mai yawan taɓa gashin kai na.